Eh tabbas ina sanya tabarau gaskiya saboda sanya tabarau wani lokacin yana da matuƙar amfani musamman ma lokacin da irin kamar ake yin iska. Zaka ga wani lokacin iska yana yawan shigan ma mutane ido amma idan suka sanya tabarau to kuma zaka ga lafiya lau. Sannan abu na biyu wanda yasa nake sanya tabarau shine lokacin tun ina irin ban kai haka ba, na taɓa yin ciwon ido ƙwallon ƙafa ta buga mun ido. Na fara yin ciwon ido sosai. A lokacin mun sha zaryar asibitoci kala kala to sai daga baya kuma da muka ƙara komawa wani asibiti sai aka bani tabarau aka ce to wannan tabaran shi zan dinga sawa amma in tabbatar da cewa a ko da yaushe ina sanyashi ina yin amfani da shi saboda zai ɗan dinga kare min idona daga kallon haske mai yawa sannan daga irin ƙura wadda zata dinga shiga cikin ido. To daga wannan tun daga wannan lokacin sai na fara sa tabarau. Ya kasance mun na kai wurin irin shekara biyu duk wanda ma ya sanni to gaskiya da tabarau a fuska ta ya sanni har kafin lokacin Allah ubangiji ya taimakeni da yardarsa na samu lafiya. To wannan yana daga cikin babban abin da yasa nake yin alfahari da sanya tabarau kuma a yanzu ma haka ina sanya tabarau gaskiya. Don aƙalla ina da tabarau sun kai kaman irin kala biyar ko shidda saboda a cikin sati kowata rana akwai kalan tabaran da nake sa. Akwai waɗanda har yanzu ina sa su ne domin idan irin kama ina so zan yi gayu kama irin lokacin wurin biki sai in sanya tabarau in huto. Akwai kuma wadda har yanzu ina san ya shi ne domin ya bani kariya in samu tsaro daga irin ƙura haka wadda take shiga ido saboda Hausawa sun ce ba a bari a kwashe dede. Tun daga lokacin da na samu wannan ciwon idan nawa har yanzu idona bai dawo lafiya lau ba. Wani lokacin idon ya ɗan taso mun da ciwon nashi to sai na sa tabarau sannan abubuwan da nake so suke yiwa. Ya sa sanya tabarau ta zaman mun kamar ma ɗabi'a tace gaskiya. Sai kuma abin da ya sa ilau wani lokacin nake sanya tabarau kamar irin idan ina so za a ɗauke ni huto to so aka sari dayawa. Idan aka ɗauke ka huto da tabarau, toh za kaga tabaran ya ƙara ma kyau ya ƙara ma wa fuskarka kyau sosai gaskiya saboda idan akwai ɗan wani irin kama irin ko cin zanzana a jikin fuskarka kuma wani abu maka manci haka to wannan tabaran shi zai zai kare wannan abubuwan a ga kyan ka ya fito. Ya sa a ko da yaushe nake ƙara ƙarfafawa abokaina nake ba su shawara a kan sanya tabarau saboda sanya tabarau abu ne gaskiya mai matuƙar kyau. Ya sa ni ma dai kullum nake sanya tabarau gaskiya. Don kowace rana 24 awa nake yi akwai tabarau a fuskata. Don ko yanzu haka akwai tabarau a fuskata.

Eh ina taimakawa mutane ta hanyoyi daban daban. Ya danganta da wane irin taimako mutum ya zo ni ma a wurina. Saboda shi dai taimako wani abu ne wanda yake wajibi a matsayin mu na musulmai. Ya kamata ka taimaki 'yan'uwan ka, ka taimaki abokanka, ka taimaki maƙwabtanka, sannan ka taimaki iyayenka waɗanda suka kawo ka duniya. Domin taimako yana daga cikin abin bisa mutane suke yin ƙarƙo a rayuwa. Idan ya kasance Allah Ubangiji ya ba ka dukiya sai ka sa a ranka ta ka ce kai ɗaya ba ka taimako ba, ba ka taimakawa mutane ba ka yin komi to Allah zai barka da wannan dukiyar taka. Sai kuma ya zare dinga jaraftan ka da wasu abubuwa waɗanda za su sa ga dukiya amma kai ba za ka iya jin daɗin ta ba. Amma idan Allah ya taimake ka kana taimakon mutane to za ka ga na farko dukiyar tana bunƙasa. Sannan addu'o'in da mutane suke ma yana kare ka daga sharin mai shari, daga makircin mai makirci. Ni hanyoyin da nake taimakawa mutane ita shine na farko waɗanda nake fara taimakawa sune 'yan'uwa na. Du wanda a cikin 'yan'uwa na ya gama karatu to ina yin ƙoƙari in amsa takardar shi ta karatu. Domin in ga na sama mai aiki wanda zai dogara da kan shi, ya dogara da dukkan wasu abubuwa ba tare da ni dole sai na taimake shi ba sannan ya taimaki mahaifiyar mu. Sannan abu na biyu mutanen da nake taimako su ne dangin mu. Irin su kuma sauran dangin mu haka duk bayan lokaci ina ba su zakkah wadda ta kai kusan kwatan kwacin kuɗaɗe masu yawa. Ta yadda du wanda aka ba wannan zakkai to duka a cikinsu za ka ga irin kamar ya, ya warke shi ma ya fita daga cikin wani hali. Sai kuma abu na, na uku wanda nike yi shi ne idan azumin watan Ramadan ya zo a matsayin mu na Musulmai to ina yin ƙoƙari in dinga yin sadaka. Sadaka ta hanyar da ana ciyar da waɗanda kamar irin suke da basuda abin da za su ci da azumin ana yin ƙoƙari a dinga ciyar da su. Sai kuma abu na ƙarshe, babban taimakon da nake wa mutane shi ne faɗa wa mutane gaskiya. Domin ita faɗin gaskiya wani abu ne mai matuƙar wahala. So dayawa kana tare da mutum yana yin abu ba daidai ba amma kuma kai ba za ka iya faɗi mai gaskiya ba. To ni ina iya yin wannan ƙoƙarin ina faɗi wa mutane gaskiya saboda wannan faɗin gaskiya yana da matuƙar wahala sannan yana da matuƙar muhimmanci. Amma ni ina yin ƙoƙari in dinga faɗi wa mutane gaskiya domin sussancewa ita gaskiya aba ce mai matuƙar amfani. Ta wannan ɓangaren ma ina taimakawa mutane sosai. Sai kuma abu na ƙarshe taimakon da nike yi wa mutane shi ne ko da a ce ban san ka ba ban taɓa ganin ka ba to idan ka zo mun da baƙata zan taimake ka. Wannan babban abun ne ya sa kullum nake ganin ina irin ina ci gaba kasuwa ta tana bunƙasa. Amma a ci ba ka taimakon mutane to gaskiya ba abu bane mai kyau ba. Ya kamata a ce kowane mutum ya kasance yana taimakon mutane kuma ba tare da kana tunanin wani abu daga wajen su ba.